Ooh fufu to da farko dai barka mu da dare, ji barka mu kaɗai. A fatanmun yini lafiyan. Ai to, to, to, to ku gani ku gani ku ji me nake son canjawar wurin aiki to. To gaskiya wurin aikin mu ba laifi ana ƙoƙari ana kamantawa wajen abubuwan aiki da sauransu. Toh ma abin da nake son maybe wajen canjawa wuce da yaba attitude na zuwan wurin aiki. Kun gani nan ni ma kamata yanzu yadda nake maganan na ƙarfe takwas daidai a Nigeria, a Gogon Nigeria. Niger kamaru da Chadi to amma kamata yace yanzu already ina lab. So saboda na yi min hali ko attitude ɗin wasu da suke yi wajen ƙin zuwa akan lokaci. Su karɓi mutum to shine yake sawa. Suma in aka tashi zuwa wani lokacin sai suma a ɗan ɓata lokaci. Ko da ace mutum bai da abin yi saboda irin wannan abun ba daɗi. Koyaya maka abun kaima kuma a hankali ko baka so a hankali a hankali lokaci zuwa lokaci kaima zaka koya kawai kace kaima bari kai saboda an yi maka. To maganan gaskiya zuwa wuri a makare shine da ace ina da halin ƙoƙarin canja to da gaskiya shi zan canja. Maganan gaskiya babu daɗi wani yana da wani uzuri muhimmin. Wanda jiran da ka yi tsayar da shi da kai kaman kana cutar da shi ne gaskiya maganan gaskiya wannan har ga Allah ba daɗi. Kuma attitude good attitude to haka ne gaskiya. To ya kamata yin ƙoƙari wajen gyarawa sosai. Wannan shine dai gaskiya a taƙaice abin da nake son gyarawa.

To, wata sabuwa. Saƙon ki yi lalle fa. Anyi gaskiya a wurin aiki ne, babu samma n du in kunna data. Maganar gaskiya saboda ni ba ma kowa a wurin aiki ko a yau shine, ko in zanyi aiki, zanyi aiki serious way. Amma maganan gaskiya the moment ina kunna data, saƙonni ba adadi kawai ina ta duk dubawa ne ko da yaushe. Amma ya kamata dama akan shi, kawai ya kasamma kanada discipline wanda ya kamata. Ana duba na time ɗin kana komai, so yana da kyau sosai. Amma tuni wani sa'a in ga saboda I'm not occupied. Kasan suna da lokacin da yanzu mutum zai zama wa somehow busy, bai da wani time ɗin kan shi sosai. To, wannan ma gaskiya nawa abun nan. Gaskiya.

Tofa, so wa kake amfani da internet? Koma wannan tambayan nan? Kai? Mm. Oh my goodness. Ta internet ina, Ai internet ɗina it's just unlimited kawai. I'm not sure ganin gaskiya koyaushe cikin amfani da internet saboda ba, ba zan iya ma ƙirga so nawa nake using airtime ba. Koyanzu ma da zan zo nayi packing wannan already a internet nake. So ban sani ba kam gaskiya I am addicted to the internet. Koyaushe ina cikin internet kawai. Sai godiya. Gaskiya internet ta zama rayuwa. Ta zama one part na rayuwa. So ba za mu iya ba batare da internet ba. Wannan shine kaɗai.